Ina son kayan marmari musamman ayaba da abarba. Duk da haka akwai ƙarin abubuwan da na fi so irin su lemon zaƙi, kankana, mangwaro. To amma duk ciki na fi son abarba da ayaba. Saboda ko wajen cin su idan ina cin su ko ina sha nakan samu nishaɗi, nakan samu farin ciki. Sannan kuma suna da kyau ga lafiya, suna inganta lafiyar ɗan adam, suna taimakawa ga jinin ɗan adam. Za ka samu lafiya ingantacciya, jikinka zai zauna lafiya idan ka dage da shan kayan marmari irin su abarba ko ayaba. Za ka samu ingantaccen lafiya. Akwai abubuwan da ba lalle ma ka gane cewar sakamakon shan kayan marmari jikinka yayi kyau ba. Amma dai gaskiya ni ma abokin kayan marmari ne, ina son su ƙwarai da gaske. Ina son shan kayan marmari domin inganta lafiyata.